Kana tafiya da sauri? Wannan tambaya ce da ake yi don a san yanayin tafiyan mutum, ko yana tafiya da sauri ko yana tafiya a hankali. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, wani lokaci ina tafiya da sauri, wani lokaci kuma bana tafiya da sauri.

Kana sanya hulla? Wannan tambaya ce ake yi da ana so a sani ko mutum yana sanya hulla a kai ko baya sanya hulla. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, lokacin sanyi ina sanya hulla amma in babu sanyi sai dai in sanya dankwali.

Kana buga rubutu da sauri? Wannan tambaya ce ake yi don a san yanayin buga rubutun mutum, ko yana bugawa da sauri ko yana bugawa a hankali. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina buga rubutu da sauri sosai.

Kana iya dinka tufafi? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana iya dinka tufafi ko bai iya dinka wa sai dai a dinka masa. In aka tambaye ni, ina iya cewa a'a bana dinka tufafi sai dai in yi kitso.

Ina kake ajiye makullan ku? Wannan tambaya ce don a san inda mutum yake ajiye makulli. In makulli sun yi yawa shine makullai. Wannan tambayan ce ake so a sani ko mutum ya kulle ko fa ina yake ajiye makullin, saboda wani shi ma ya zo ya samu, ya ɗauka, ya buɗe ya shiga ɗaki. In aka tambaye ni, ina iya cewa bana ijiye makullai a gida domin mun raba kowa yana da makullansa.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? Wannan tambaya ce ake yi don a san menene mutum yake yi don ya yi murna. In aka tambaye ni, ina iya amsawa nakan yi waƙa don in ji daɗi ko kuma nakan dafa abincin da na fi so don nishaɗi.

Kana duba daftarin kuɗi? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana iya zuwa inda yayi ajiyarsa a banki ko a wani wuri don ya duba daftarin kuɗinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina duba daftarin kuɗina. Wani lokaci ina iya duba bayani ko kuma in duba yanayin ajiya na ko kuma in duba ko nawa na rage a cikin ajiyan kuɗina.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Wannan ana tambaya ne a sani ko wace rana mutum yake zuwa kasuwa don siya ko kuma siyarwa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina zuwa kasuwa kowanda Monday domin siya wasu kaya. Sannan kowanda Asabar ina zuwa kasuwa domin cefanen kayan miya.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? Wannan tambaya ce ake yi don a sani yawan karɓan kira da mutum yake yi a aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa da cewa ko wanne sati ina karɓan kira a wurin aiki kamar sau biyar.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Wannan tambaya ce ake yi don a san yanayin amfani da wayan mutum ko a rana ko a kowane lokaci, ko sau nawa ne yake samu ya yi amfani da wayarsa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa bana ma iya kirga ko sau nawa nake amfani da wayana domin ina amfani da wayana kowane lokaci a rana.

Kana iya yin iyo? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana iya yin iyo. Iyo kamar wasu suna iya kira "Fito a cikin ruwa". In aka tambaye ni, ina iya cewa, a'a, bana iya yin iyo domin na san matakan tsaro, na san amma na san matakan tsaro da mutum ya kamata ya ɗauka domin kar ruwa ya tafi da shi, kuma na san abin da ya kamata mutum ya yi da kuma dabarun da mutum yake yi a cikin ruwa. Amma ni bana yin iyo.

Kana iya amfani da kwamfuta? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana iya amfani da kwamfuta ko ta wurin aiki a ofis ko ta wurin buga wasanni a gida. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina amfani da kwamfuta sosai kuma ina iya amfani da ita ta kowace hanya.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? To wannan tambaya ce ake yi don a san menene mutum yake yi idan ba a kawo wutar lantarki ba. Wannan tambayan zan ce in ba a kawo wutar lantarki ba, ina zama da iyalina, in ganga ko kuma in fita in yi wasan rawa ko wasan tsalle a waje ko kuma in fita in kalla tauraro a sama.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Wannan tambaya ce ake yi don a san yanayin kammalar aikin mutum, ko yana kammala a kan lokaci ko baya kammala akan lokaci. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina kammala aiki a kan lokaci ta wurin sa rai a aikin da nake yi kuma ban yadda wani abu ya dauka hankalina.

Nawa, nisa kake iya tafiya da kafa? Wannan tambaya ce, ake so a san nisan da mutum yake iya tafiya da kafafunsa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, ina tafiya da nisa kaman har kafa dubu goma, ko kuma sama da haka a rana.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko mutum ya fi son miya da yake da zafi da ya fito daga wuta lokacin, ko mutum ya kan so ya bar miyar yayi sanyi tukuna. In aka tambaye ni, zan ce ina fi son miya mai zafi domin shine ya fi mun daɗi.

Kana shan ruwa mai sanyi? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko ina shan ruwa mai sanyi ko mai zafi nake sha. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, "Eh, ina shan ruwa mai sanyi da rana, amma in akwai sanyi, bana shan ruwa mai sanyi, sai dai ruwa mai dumi."

Kana cimma manufar talace-talace? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana cima manufarsa na talace-talace. In aka tambaye ni, zan ce eh ina cimma manufar talace-talace na domin ina bin tsari mai kyau akan lokaci.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Wannan tambaya ce ake yi don a san yawan kwanaki da mutum yake yin taro a mako ko da mutane suke yin taro a mako. In aka tambaye ni, zan ce sau ɗaya muke yin taro a mako, kuma ranar Asabar.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Wannan ana tambaya ne a ji ko a ina mutum yake bacci da daddare, ko a kan gado ko kuma a ƙasa yake kwana. In aka tambaye ni, zan ce ina kwana a gado.

Yaya kake inganta aikinku? Wannan tambaya ce ake yi don a sani menene mutum yake yi domin inganta aikin su ko aikinsa. In aka tambaye ni, zan ce ina inganta aikinmu ta wurin bin tsarin da ya kamata da kuma tabbatar an yi aiki a kan lokaci.

Kana kunna kendir a gida? Kendir wata fitila ce da ake kunnawa domin ganin haske ko kuma domin jin dumi. In aka tambaye ni, zan ce eh ina kunna kendir a gidana in babu wutan lantarki domin ganin haske.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana zuwa aiki lokacin da ya kamata ko bai zuwa lokacin da ya kamata. In aka tambaye ni, zan ce ina zuwa aiki lokaci daidai domin bana jan jiki.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Wannan tambaya ce ake yi don a san lokacin da mutum yake wanki ko kuma wanke rugunarsa ko kwanuka. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina wanke kwanuka na kowanda safe. Sannan roguna kuma ina wanke su kowanna Asabar.

Kana son karanta littattafai? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana son karatu ko bai son karatu. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina son karanta littattafai sosai domin yana kara mun daɗin labari kuma yana kara mun nishadi.

Wane launi bangogin ku suke? Wannan tambaya ce ake so a sani ko wane launi ne bangon gidan mutum yake. In aka tambaye ni, ina iya amsawa bangogin gidanmu ko kuma bangoginmu suna a launi farare.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin ƙasan da gidanmu yake da shi. In aka tambaye ni, ina iya amsawa babu ƙasa a gidanmu, gidanmu siminti yake da shi.

Kana cire takalma a gida? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana tafiya da takalmarsa a ƙafa ko yana cire su. In aka tambaye ni, ina iya cewa in dai ina nan a cikin gida, bana cire takalma, amma in zan shiga ɗakina, ina cire takalma.

Sau nawa kake yanke farce ko kuma sau nawa kake yanka farce? Wannan tambaya ce ake yi don a san yawan lokacin da mutum yake yanka farcensa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina yanka farce bayan sati biyu.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yanayin bikin da ake yi in mutun ya kai ranar haihuwarsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ranar haihuwarmu muna dahuwan abinci, mu kira abokan arziki, mu kuma ba su abin sha da kuma ruwan sha, sannan mu sa musu waƙa, kowa ya yi rawa.

Wadanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin kafofin watsa labarai da mutum yake amfani da su ta wurin jin abin da ke kai da kawowa a ƙasa ko kuma abubuwa masu tasowa a ƙasa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa ina amfani da rediyo ko kuma jaridu ta wurin watsa labarai.

Kana fi son fanka ko AC? To wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum ya fi son amfani da fanka ko AC ta wurin jin iska in yana jin zufa. In aka tambaye ni, zan ce ina fi son amfani da fanka ta wurin jin iska.

“Ina kake tofa miyau?” Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko a ina mutum yake tofa miyonsa in ya taru masa a baki. In aka tambaye ni, zan ce ina tofa miyau a wurin wanka, ko kuma ina tofa miyau a bayi, ko in tofa a waje.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Wannan tambaya ce ake yi don a san yawan lokacin da mutum yake amfani da wayarsa a rana. In aka tambaye ni, ina iya amsawa ina amfani da wayana ko kuma ina kallon wayana bisa sa'o'i biyar a rana.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Wannan tambaya ce ake so a sani ko wace launin tawada mutum yake amfani da shi ta wurin zane ko ta wurin rubutu. In aka tambaye ni, ina iya ce ina amfani da baƙin tawada ta wurin zane domin yafi sauƙin karantawa da kuma ganewa.

Kana yin addu'a kullum? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana yin addu'a kullum. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina yin addu'a kullum da safe da kuma daddare kafin in yi bacci.

Kana zuwa gidan fim? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko mutum yana zuwa gidan fim don kallon wasa ko kuma mutum baya zuwa. In aka tambaye ni, zan amsa in ce, a'a bana zuwa gidan fim domin ina kallo a gidana in akwai wutar lantarki.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yanayin ɗakin da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, zan ce na fi son ɗaki mai tsari da tsabta kuma mai haske mai kyau da kuma mai iska mai kyau da kuma ɗaki mai daɗi wanda babu sanyi sosai kuma babu zafi sosai.

Sau nawa kake duba sakonni a aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko sau nawa mutum yake duba sakonni a wurin aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa kullum rana ina duba sakonni sau biyu a rana. Ina dubawa da safe in na shigo wurin aiki sannan zuwa da rana kuma ina dubawa. Ba zan sake dubawa ba sai gobe.

Menene yake sa ka yin dariya? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko menene yakan sa mutum ya yi dariya. In aka tambaye ni, ina iya cewa abin da yakan sa ni yin dariya shine in na zauna da abokaina muna fira, muna kuma jin daɗi ina iya yin dariya, ko kuma inna ga wani ya mun kyauta, ya ba ni kuɗi ina iya yin dariya.

Kana ci da cokali ko da hannu? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana cin abinci da cokali ko kuma da hannunsa yake ci. In aka tambaye ni, zan ce ya danganta da abincin da nake ci. Idan ina cin shinkafa ne, to ina iya ci da cokali, amma in zan ci tuwo, ina ci da hannu.

Kana riƙe riga a aljihunka? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana riƙe riga a aljihunsa ko baya rikewa. In aka tambaye ni, zan ce, a'a bana riƙe riga a aljihuna.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko sau nawa mutum yake share ɗakin sa a rana. In aka tambaye ni, ina iya ansawa ina share dakina, sau uku a rana, amma in akwai abubuwan da aka yi, aka lalata wuri, ina iya sharewa kuma.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wane irin 'ya'yan itace mutum yakan fi so. In aka tambaye ni, zan ce na fi, ina son 'ya'yan itace da yawa amma wanda na fi so shine kankana. Sannan mabiyar da shi shine abarba sai kuma lemu.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko wane rana mutum yake zuwa kasuwa ko kuma da wanda lokaci mutum yake zuwa kasuwa. In aka tambaye ni, zan ce ina zuwa kasuwa ranar Monday domin siyan kayayyaki, sannan ina zuwa ranar Asabar domin cefanin kayan miya. Sannan in kan je ranar Monday da yamma, sannan ranar Asabar da safe.

Kana rike lema lokacin ruwa? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana rike lema idan ana ruwan sama. In aka tambaye ni, ina iya hansawa, eh, ina rike lema lokacin ruwa domin tsare kaina daga ruwa kuma in hana kaina jikewa daga ruwan sama.

Yaushe kake cajin wayarka? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko da wane lokaci mutum yake cajin wayarsa a rana domin tsare wayan daga mutuwa. In aka tambaye ni, zan ce ina cajin wayana da daddare in zan yi barci, saboda in na tashi da safe in ci gaba da amfani da shi.

Kana amfani da sauro net? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko mutun yana amfani da net ta wurin rufin ko kuma tsare kansa daga sauro. In aka tambaye ni, zan ce eh ina amfani da shi domin mu a wannan gefen a Kano, Najeriya, muna da sauro sosai. Muna da sauro sosai a wannan yanki.

Sau nawa kake share kura? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko sau nawa mutum yake share kura a gidansa ko kuma a ɗakinsa ko a ofis ɗinsa. In aka tambaye ni, zan ce ina share kura sau uku a sati. Ba lallai sai ranar da na yi shara ina goge kura ba. Wani lokaci ina iya yin shara amma ba zan share kura ba. Wani lokaci kuma ina iya share kura ba lallai sai na yi shara ba. Amma kuma sau uku ni ke share kura a sati.

Yaya kake jira a layi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yanayin da mutum yake jira a layi in ya je domin a taimaka mashi da wani abu da ya kamata ya bi layi. In aka tambaye ni, zan ce ina natsuwa a layi kuma in jira in bi tsari, sai in lokacin nawa ya kai sai a mun nawa bana fada a layi.

Yaya kake koyon fasa a sabo? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko yaya mutum yake koyon fasa sabo, sabon fasa. In aka tambaye ni, ina yi iya ce wa ina koya sabon fasaha ta wurin bincike da kuma karatu, ko ta wurin kallon vidiyo, ko ta wurin maimaita wa har sai na iya wannan fasahan.

Kana kunna sanarwar apps? Wannan tambaya ce ake yi don a sani ko mutum yana kunna sanarwar apps a wayarsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh, ina kunna sanarwar apps a wayana domin su taimaka mun ta wurin inganta wasu abubuwa da wasu aikin da ke gaba na.

Wane irin wasa kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi don a san irin wasan da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son wasan tsalle da kuma wasan rawa da kuma wasan hira.

Kana taunawa goro? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana cin goro ko bai ci. In aka tambaye ni, zan ce a'a bana tauna goro, sai dai in siya in ba gogona ya tauna.

Wane irin burodi kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san irin burodin da mutum ya fi son ci ko kuma ya fi son shan shayi da shi. In aka tambaye ni, ina iya cewa na fi son burodi mai laushi da kuma wanda akwai kwakwa a cikinsa domin shi ya fi mun dadi.

Sau nawa kake wanke tufafi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yawan lokacin da mutum yake wanke tufafi ko a sati, ko kuma yana iya yiwuwa ana so a sani ko sau nawa mutum yake wanke tufafi lokacin wanki kafin ya shanya. In aka tambaye ni, zan ce a sati ina wanke tufafi sau ɗaya ranar Asabar. Amma lokacin wanki ina wanke tufafin sau biyu sannan in ɗauraye kafin in shanya.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Wannan tambaya ce ake yi don a san lokacin da mutum ya fi kuzari a rana. In aka tambaye ni, ina iya ansawa. Na fi kuzari da safe domin ƙarfina yana nan lokacin da na tashi daga bacci. Amma da yamma, zan iya yin wasu aikata da zasu sa ba zan iya kuzari kaman safe ba.

"Wayarka na cika a jiya?" Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko wayar mutum ta cika ko kuma ba ta da sauran sarari. In aka tambaye ni, zan ce, "A'a wayana bai cika a jiya ba."

Wanne irin nama ka ke fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san irin naman da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, zan ce na fi son cin naman kaza, ko kuma wani lokaci nakan fi son cin naman Shanu.

Kana son bude taga a daki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana son bude taga a ɗakinsa. In aka tambaye ni, zan ce eh, ina son bude taga a ɗakina domin iska da kuma, um, samun sarari mai kyau.

Wanne irin yanayi kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san irin yanayin da mutum ya fi so a rayuwarsa. In aka tambaye ni, zan ce na fi son yanayin murna da kuma farin ciki, kuma na fi son yanayi mai kyau da kuma mai daɗi, mai tsabta da kuma mai farin tarai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yadda mutum yake yi domin ya kiyaye kalmar sirrinsa. In aka tambaye ni, zan ce ina kiyaye kalmar sirri ta wajen amfani da kalmar sirri mai ƙarfi sosai ko kuma ta wurin amfani da kalmar sirri dabam-dabam ga kowacce asusu.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Wannan tambaya ce ake yi, domin a san ko mene ne mutum yake yi da safe, lokacin da ya farka daga bacci. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina yin addu'a da safiya kafin in tashi in ci gaba da share-share da wanke-wanke.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya gurza 'ya'yan itace ya sha ruwansa. In aka tambaye ni, zan ce eh ina shan ruwan kankana kuma ina shan ruwan lemu sannan ina shan ruwan abarba.

Kana yin kiran bidiyo? Wato kiran bidiyo kira ne wanda za ka yi, wanda za ka kalle, kana kallon wanda ka kira kuma shi ma yana kallon kallonka a inda kake. In aka tambaye ni zan ce eh ina kiran bidiyo wasu lokatai idan ina so in gan wanda nake magana da shi.

Kana iya duba lambar QR? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya duba lambar QR a wayansa. In aka tambaye ni, zan ce eh, a wayana ina iya duba lambar QR.

Kana fi son kofi ko shayi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko menene mutum ya fi son sha a cikin kofi ko shayi. In aka tambaye ni, zan ce na fi son shayi domin madarar da ake sa da kuma suga.

Kana sikicin tufafi? Wannan tambaya ce da ake yi wa mutum domin a san ko yana iya sikicin tufafi ko baya iya sikicin tufafi ba. In aka tambaye ni, zan ce eh ina iya fikicin tufafi wani lokaci, wani lokaci kuma bana iya fikici tufafi.

Yaushe kake yin wanka? Wannan tambayan ne ake so a san ko da yaushe mutum yake wanka a rana ko kuma da wanda lokaci mutum yake yin wanka. In aka tambaye ni, ina iya amsawa ina yin wanka da safe sannan in yi wanka kuma da yamma bayan na dawo wurin aiki.

Kana jin kukan zakara da safe? Tambaya ce ake yi don a san ko mutum yakan ji kukan zakara da safe ko bai jin kukan zakara da safe saboda yawan baccinsa. In aka tambaye ni, zan ce eh ina jin kukan zakara da safe da misalin karfe huɗu da kuma misalin karfe biyar da asuba dai ina jin kukan zakara.

Wane kayan marmari kake fi so? Wannan tambaya ce ake yi domin a san irin kayan marmari da mutum yake fi so. In aka tambaye ni, zan ce na fi son in latsa matsenkwala ko kuma na fi son cin nama ko kifi.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ina rubuta duk kuɗaɗen da nake kashewa a wurin aiki. In aka tambaye ni, zan ce eh ina rubuta duk rahoton kuɗin da na yi amfani da shi ta wurin aikina.

Kana tara tabar kuɗi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana tara tabar kuɗinsa ko kuma baya tarawa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina tara tabar kuɗi kafin na ɗauka na kai banki ko kuma wani lokaci ina tara tabar kuɗi a gida domin amfani da ita.

Kana da katin kasuwanci? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mai siya da sayarwa yana da katin kasuwancinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina da katin kasuwanci na da nake amfani da shi.

Me kake saya daga kasuwa? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko in mutum ya shigo kasuwa don ya siya abu, menene abin da mutum yakan siya. In aka tambaye ni, zance ya danganta a lokacin. In na shiga kasuwa, wani zubi ina iya siyan tufafi, wani zubi ina iya siya kayan aiki na gida wato ko kwanuka, ko bucket ko robobi. Amma yawancin lokaci in na shiga kasuwa, ina siyan kayan miya da kuma kayan girki.

Kana bin ka'idodin aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana bin ka'idodin wajen aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya amsawa, eh ina bin ka'idodin wurin aikina. Ina bin tsari, ina zuwa aiki kan lokaci kuma ina aiki ba da wasa ba.

Kana jurewa barkono mai yaji? Wannan tambaya ce ake yi don a san ko in barkono yana da yaji sosai, ko mutum yana iya jurewa, yana iya jurewa ya ci abincin ko kuma ya ci barkono. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina jurewa barkono mai yaji. Domin ina cin miya na da yaji sosai kuma ina cin awara da sauransu, da nama da kuma kifi masu yaji sosai.

Kana fi son hawan matakala ko lift? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum ya fi son hawa da ƙafafunsa ko kuma ya fi son amfani da na'ura domin hawa. In aka tambaye ni, zan ce na fi son hawan matakala domin yana taimake ni in jijjiga jikina kuma ya kara mun lafiyan jiki.

Kana iya busa tsaki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana amfani, yana iya amfani da bakinsa domin ya busa tsaki. In aka tambaye ni, zan ce eh ina iya busa tsaki a kowane lokaci.

Yaya wurin aikinku yake? Wannan ana tambaye ni ne domin a san yanayin wurin aikin mu. In aka tambaye ni zan iya amsawa. Yanayin wurin aikin mu shine ana siya da kuma siyar da gidaje. In kuma mutum yana son ya kama gida domin haya, za mu iya taimaka mishi mu nemo mishi gidan domin ya kama haya. In kuma mutum yana so ya bada gidansa haya, za mu iya mu taimaka mishi mu bada gidan haya mu kuma karba kuɗin sannan mu ba ma mai gidan. Muna abubuwa da yawa muna siyan fili, muna kuma saida filaye a gurin aikin mu da kuma wasu abubuwa masu kama da haka.

Wane aikin gida kake yi kullum? Wannan tambaya ce ake so a sani ko wace irin aiki mutum yake yi kullum a gidansa. In aka tambaye ni, zan ce ina shara kullum kuma ina wanke-wanken kwanukan da muka ci abinci dashi kullum rana.

Kana son dakin ka yayi haske? Wannan wato tambaya ce da aka yi don a san ko mutum ya kanso ɗakin sa da haske ko da duhu. In aka tambaye ni, zan iya ce ya danganta da lokacin. Da rana ina son ɗakina yayi haske, da dare kuma in zan yi barci, in zan yi barci nafi son ɗakina yayi duhu,

Kana son kallon wata daddare? Wannan tambaya ce da aka yi don a san ko mutum yana son kallon wata in ya fito da daddare. In aka tambaye ni, ina iya amsawa. Wani lokaci nakan fita in kalle hasken wata in ya fito sabo, amma wasu lokaci bana son kallon wata daddare.

Ka fi son zama a kujera ko tabarma? Wannan tambaya ce ko mutum ya fi so ya zauna a kujera ko kuma ya fi so ya dafe a tabarma. In aka tambaye ni, ina iya amsawa. Na fi son zama a kujera domin zama a tabarma dole sai na mike kafafuna.

Kana fi son kayan zaki ko gishiri? In aka tambaye ni ko nafi son cin kayan zaki ko kayan gishiri, zan amsa da cewa nafi son cin kayan gishiri domin sun fi mun daɗi kamar nama ko kifi ko abincin shinkafa ko miya. Amma kayan zaki kamar Mazakwaila ko Rake bana son cin su.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Wannan tambaya ce ana so a sani ko a ina ne mutum yake cin abinci, ko kuma a ina ne yake cin abinci na a wurin aiki. To in zan ansa wannan tambayan zan ce ina cin abinci a gurin aiki wani lokaci a cikin ofis. Akwai inda aka ƙera mana saboda mu dinga cin abinci, aka kebe mana saboda cin abinci. Sannan in kuma ana nufin inda nake siyan abinci ne, to bana siyan abinci a wurin aiki domin nakan dafa abinci na daga gida in kai wurin aiki.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To ina gani wannan tambayan yana nufin ko menene nake yi da yamma kafin in yi bacci. To abin da nake yi da yamma kafin in yi bacci shine, bayan na dawo wurin aiki, zan yi wanka. Sannan in yi girkin abin da zan ci na yamma. Bayan cin abinci, sannan sai in yi addu'a, sai in yi bacci ko kuma in kwana kamar yadda ka sa.

Menene mafi mu-muhimanci a cikin abokantaka? Ko kuma ana iya cewa menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? In aka tambaye ni wannan tambayan, ina zan amsa da cewa abin da ya fi muhimmanci a cikin abokantaka shine rufa asiri da kuma tafiya tare cikin gaskiya da kuma cikin soyayya. Abin da ya fi mun muhimmanci kenan a lokacin da aboki yana cikin damuwa, ya kamata abokin ya iya ya tallafa ma ɗayan.

Kana yin waƙa cikin zuciya? Ana tambaya ne a ji ko mutum yana waƙa a cikin zuciya ba sai dai da murya ba. In aka tambaye ni wannan ina iya amsawa eh wani lokaci wani waƙa zai iya zo mun cikin zuciya kuma ina inda bai kamata in yi waƙa ba, abin da zan yi a lokacin shi ne zan yi waƙan a cikin zuciya na amma ba zan yi da murya ba.

Kana kwana a ciki? To wannan tambayan ana yi ne domin a san yana yinda mutum yake kwanciya a gado. Yana iya zama wasu suna kwanciya a gefe, wasu da baya, wasu da ciki. To in aka tambaye ni, wannan tambayan ya faɗi daidai da yanda nake kwanciya. Gaskiya ina kwana a ciki.

Menene babban nasarar da kuka samu a aiki? To wannan tambaya ne ake yi domin a sani ko menene babban nasarar da muka samu a wurin aiki. Wannan tambayan zan amsa shi da cewa babban nasarar da muka samu a wurin aiki shine aikin da aka bamu domin mu yi ma gwamnati abin da ake kira da turanci "valuation". Muka yi shi muka gama lafiya, mun kamala shi lafiya lau kuma aka biya mu kuɗin mu. Wannan shine babban nasarar da muka samo a wurin aiki.

Kana amfani da kunnen waya? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ina amfani da kunnen waya ta wajen jin magana, ko ba na amfani da shi. In aka tambaye ni wannan tambayan, zan iya ce, "Eh, wani lokaci ina amfani da kunnen waya, wani lokaci kuma ba na amfani da kunnen waya."

Me kake shirin yi a karshen mako? Wannan ana tambaya ne a ji, ko menene na shirya, zan yi a karshen wannan makon. To, abin da na shirya, nake shirin yi a karshen mako shine, bayan na yi wanke wanke ranar Asabar, sannan ni da iyalina za mu fita, mu je inda ake cin nama, mu ci nama, mu kalla rawa, sannan mu dawo gida.

Yaya dangantakarku da maƙwabta yake? Ko kuma yaya dangantakarku da maƙwabta take? Wannan tambayan ana so ne a san ko yaya ne zaman ku da maƙwabta. To in aka tambaye ni, zan ce dangantakarmu da maƙwabta yana da kyau yana kuma da fahariya. Muna zaman salama da kuma zaman son juna.

Kana iya tsallen igiya? Wannan ana tambaya ne ko mutum yana iya motsa jiki ta wajen tsallen igiya ko kuma wasa ta wajen tsallen igiya. In aka tambaye ni, zan ce a'a bana iya tsallen igiya, domin ranan da na fara koya, na fadi.

Kana son kallon faduwar rana? Wannan ana tambaya ne a ji ko kana son kallon lokacin da rana ke fadi ba. In aka tambaye ni, zan ce eh wani lokaci ni kan so in fita waje in zauna in kalla faduwar rana. Yana ba ni sha'awa sosai.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? To wannan tambaya ce aka yi mun domin a san ko ina amfani da ajiyan da na yi a yanar gizo. In zan amsa wannan tambayan zan ce eh ina amfani da ajiya a yanar gizo.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani hanyar da nake gina dangantaka ta kasuwanci. In aka tambaye ni, ina iya cewa yawancin dangantakan da na gina ta kasuwanci ina gina su ne ta hanyar gaskiya. In na siya abu, zan siya shi da gaskiya, siyarwa ma zan siyar shi da gaskiya. Mutum yana iya bani ajiya, in ijiye masa. Sannan in ya zo ansa, zai ansa kayansa a cikin gaskiya da yadda kayansa suke. Bana cuta kuma bana fada.

Kana sanya safa kullum? To wannan ana tambaya ne asan ko ina sanya safan hannu ko safan kafa kullum. In aka tambaye ni wannan tambaya zan iya amsawa, bana sanya safan hannu, bana sanya shi, na kafa kuma ina sanya shi amma ba kullum ba.

Yaya unguwarku take? Wannan ana tambaya ne a san yanayin unguwar da nake zama ko yaya yake. In aka tambaye ni wannan tambayan zan ce yanayin unguwan da nake zama shine yana nan babba ne. Akwai mutane da yawa, sannan akwai inda ake siya da siyarwa, sannan kuma akwai inda ake wasanni.

Menene abincin da kake ci da safiya? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yanayin abincin da mutum yake ci in ya tashi da safe. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina shan shayi da burodi da safiya. Wani zubi kuma ina iya cin taliya da kwai.

Kana fatan samun cinyawa? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana so ya ƙara ƙarfi ko kuma girman cinyarsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa, "Eh, a kan lokaci ina san ina fatan samu cinyawa."

Kana iya jefa dutse naisa ko kuma kana iya jefa dutse naisa? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya tsayawa ya jefa dutse da nisa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh wani lokaci ina iya jefa dutse da nisa.

Ina kake son ciyar da hutu? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko a ina ne mutum yake so zuwa domin cin hutu. In ka samu hutu a wurin aiki ko a wurin karatu, ko a ina ne mutum yake son zuwa hutu. In aka tambaye ni, ina iya cewa nakan so in je wani ƙasa, in ci hutu a gurin, ko kuma in je kauye domin in ziyarci iyaye na.

Menene kake son canza a wurin aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko akwai wani abun da mutum yake son canzawa a wurin aikinsa, ko kayan aikinsa, ko kuma tsarin aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina son canza kwamfuta da nake aiki da shi. Sannan kuma akwai wani tsari guda ɗaya a wurin aiki, na zuwa aiki kan karfe takwas, zan so in canza shi zuwa karfe tara.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu?" Wannan tambaya ce da aka yi domin a san ko yaya yanayin shaƙatawa na a lokacin da na samu hutu, ko a wurin aiki ko a gida. In aka tambaye ni, ina iya cewa in dai a wurin aiki ne, ina shaƙatawa ta wurin zama in yi hira da abokan aiki, in kuma a gida ne, ina shaƙatawa ta wurin kwanciya in mike ina kallon na'ura.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san yanayin da nakan ko kuma mutum yake magance damuwa in ta taso a gurin aikinsa. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina magance damuwa ta wurin bincike. Zan fara da bincike in ga wayanda suka fuskanta da irin wannan damuwan, sannan in gani wanda hanyoyi suka bi domin su magance waɗannan damuwoyin. Sannan ni ma ma in yi amfani da shi domin in magance nawa damuwan. Sannan kuma ina ƙara magance wani lokaci ina magance damuwa ta wurin addu'a da kuma bin shawara daga maigida.

Menene lambar ku mai albarka? Wannan tambaya ce ake yi domin a san kowande numba mutum yake amfani da shi domin ya samu nasara, ko a wajen wasanni, ko kuma a wajen caca, ko kuma a wajen wasu ayyuka. In aka tambaye ni, ina iya cewa lambana mai albarka shine numba shida.

Wane launi idanunku suke? Wannan tambaya ce ake yi domin a sani ko wanne launi idanunmu suke. In aka tambaye ni, ina iya cewa idanuna suna launin ruwan kasa ko kuma idanuna suna launin fari wani lokaci, wani zubin kuma ruwan kasa.

Kana fi son tufafin auduga ko siliki? Kana fi son tufafin auduga ko siliki? In aka tambaye ni wannan tambayar domin ana so a sani ne ko wanne irin tufafi nafi so. In aka tambaye ni, ina iya amsawa nafi son sanya tufafin auduga domin ya fi mun kyau a jiki kuma yafi tare mun sanyi.

Yaya kake jure wa zafi? Yaya kake jure wa zafi? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya mutum yake jure wa zafi. Yanda nake jure wa zafi shine nakan tabbatar ina wanka a kowane lokaci. Sannan kuma ina tabbatar da cewa kayan da nasa ba masu nauyi bane sosai. Sannan zan tabbatar da cewa ina tafiya da 'yar ƙaramar fanka na hannu domin hura iska.

Me kake ji ranar biyan albashi? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko yaya mutum yake ji ranar da aka biya shi albashi a gurin aikinsa. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ina jin ɗaɗi da kuma farin ciki ranar biyan albashi domin ana biya na hakki na kuma zan samu kuɗi domin biyan buƙata.

Kana iya gabatar da rahoto? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya karanta rahoton da aka yi a baya, ko rahoton zama, ko rahoton taro, ko kuma rahoton wani taro da aka yi a wurin aikinsa. In aka tambaye ni, zan ce eh ina iya gabatar da rahoto. Wani lokaci ina tashiwa in karanta abin da muka yi a kwanan baya da muka yi taro ko kuma abin da muka yi a taron baya.

Kana shan magani kullum? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana shan magani kullum rana. Wannan yana iya yiwuwane ko mutum yana da wata cuta da aka ce masa, aka ce masa ya sha magani kullum domin samun sauki. In aka tambaye ni, zan ce a'a, ba na shan magani kullum, sai dai in ba ni da lafiya.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko, ta wane hanya nake haduwa da abokan ciniki ko kuma abokan kasuwanci. In aka tambaye ni, zan iya ce wani lokaci, ina haduwa da su ne ta waya, wani lokaci ina haduwa da su a taru, wani lokaci kuma ina iya haduwa da su a wurare dabam-dabam.

Kuna ba da shawara a aiki? To wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ina da kwarin gwuiwa a wurin aiki na ba da shawara ko kuma ba na iya ba da shawara. In aka tambaye ni, zan ce eh wani lokaci in za'a yi sayayyan kayan amfani na cikin ofis kamar kayan kwamfuta ina ba da shawara.

Wane abinci yake sa ka ji daɗi? To wannan tambaya ce ake yi domin a san irin abincin da yana sa mutum ya ji daɗi ko kuma ya ji farin ciki ko kuma irin abincin da mutum ya fi so. In aka tambaye ni, zan ce irin abincin da yake sa in ji daɗi shine nama da kuma kwai.

Kana kare wayarka daga kwayar cuta? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana kare wayarsa daga kwayar cuta wadda ake kira "virus na waya". In aka tambaye ni ko ina kare wayana daga ƙwayar cuta, ina iya cewa, a'a wannan wayan ban kare ta daga ƙwayar cuta ba tukuna amma zan kare ta daga ƙwayar cuta gobe.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko sau nawa a rana, ko sau nawa a sati, ko kuma a wata mutum yake tsarkake gidansa daga cuta. In aka tambaye ni, ina iya cewa ina tsarkake gidana sau ɗaya kowane rana domin kare ta daga kwayar cuta.

Kana yin motsa jiki kullum? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana yin motsa jiki kullum domin lafiyar jikinsa. Wasu suna iya motsa jiki ne ta wurin yin gudu, wasu kuma suna iya motsa jiki ta wurin talle, wasu ta wurin tafiya ko kuma rawa. In aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina yin motsa jiki kullum ta wurin tafiya da kuma rawa.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana amfani da ruwan rijiya ko ruwan sama ko ruwan famfo yake amfani da shi. In aka tambaye ni, ina iya cewa a’a, ba ma amfani da ruwan rijiya, sai dai ruwan famfo.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Wannan tambayan ne ake yi domin a san ko da yaushe mutum yake zuwa kasuwa a sati ko kuma yaushe mutum yake zuwa kasuwa a rana. In aka tambaye ni, ina iya cewa a sati ina zuwa kasuwa ranar Litinin da kuma ranar Asabar. In kuma a rana ne, ina zuwa kasuwa da safe domin saye saye da kuma ciniki.

Kana iya dafa abinci? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko mutum yana iya girki, ko baya iya girki. In aka tambaye ni, ina iya cewa, eh ina iya girki. Ba abun da ban iya dafawa ba. Ina iya dama kunu, ina iya dafa tuwo, ina iya dafa shinkafa da sauransu, da nama da kifi.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Wannan tambaya ce ake yi domin a san ko ina zuwa wuri, wurare da wuri ko wurin addu'a ko wurin aiki da wuri ko dai daga baya nake zuwa. In aka tambaye ni ina iya cewa ina zuwa wurare kan lokaci bana ɓata lokaci. In aka ce mu haɗu karfe takwas, da karfe takwas kafin karfe takwas zan in kai wurin.